To inda nake so in ziyarta kam, babban inda nake zuwa shi ne Makkah. Daga Makkah, Madinah, in je Switzerland, Germany, Spain, London. Daga nan sai in dawo Najeriya kuma in je su Kaduna, su Lagos.

A kai, ba na san ya safa. Kullum empty nake fita a haka, haka da safe har da dare bana saka safa kam ai safa kam sai mata. Maza kam ai ba sosai ba su ke sanya safa. Safa kam ai sai wa'inda su ke da faso matu kunne. In suna, in kana da faso zaka iya sa safa. Amma in ba ƙadashi meruwan ka da safa.

Eh, walahi muna sauraron labarai. Saboda sauraron labarai suna da daɗin sha'ani wallahi. Kana sauraron su za ka ji labarai kala kala, sun zo daga chan abun da ya faru, da ga chan garin abun da ya faru, da ga chan garin. Duk kaga in ka haɗa su za ka iya ƙaruwa da su. To kaga in ba ka sauraro kuma ta ya za ka sani? Ka ga ba za ka sani ba.

A kai ba na son wurare masu hayaniya. Me zaka yi da hayaniya kuma ai hayaniya ba daɗi ake. Duk wadda ya ce ma yana son hayaniya to ƙarya yake yi. Hayaniya babu daɗin ji, inda ake da salin zakaji hankalinka a kwance kana zaune ba ka da wani matsala. Amma wurin hayaniya kowa kayi can kayi can ai abun ba daɗi.

Wani iri mai ka ke amfani? To ina amfani da mai irin su Biba, Caro Fresh, Caro White da Vaseline. Duk babu mai kam-- mai mai kyau ne aka yi amfani da shi. Da ka ga fatar ka ta yi kyau, ta yi kyau sosai. Ma'ana in ka ba ka amfani da mai, za ka fito kamar wani, ba kyan gani ma. In ka na mai, za ka fito sosai.

Eh ana ɗan karatu, ana ɗan tabawa dai a hankali a hankali kaɗan kaɗan ana koyo saboda a ƙaru kasan yanzu karatu shine ginshiƙin rayuwa. In ba karatu babu kawai kana zaune ba ka karatu kam ai babu ai amman ka samu abinda zaka karanta ya fi za ka rage, za ka rage daɗa aka rage daren ka.

Ai bikin da na fi so kan shine ranar bikina, ace ni ranar zan yi biki ranar aurena kenan. Ranar ne zan ji daɗi da confidence ina zan zo saboda ranar aurena ne za a kawomin amaryata. Dole ne in yi farin ciki sosai a ranar. Amaryata za ta zo, muna magana ni da ita ga ta gani, muna magana tsakani na da ita. Ranar fa aƙwai.

To, mu dai a wajen mu na inda muke, muna biyan kuɗin wutar nan. Tin da ka san an san ha haɗawa ake yi. To wani wutar ki za ka biya dubu huɗu da ɗari biyar al'ayin ku ke kenan, ku har harara ku haɗa dubu huɗu da ɗari biyar dubu uku ba yadda babu dai. A watan ake karɓa.

Wasan da ake yi dai wasan ƙwallon ƙafa ne. Muna yin wasan ƙwallon ƙafa a fita bayan laasar, a je a buga, a je can ka yi exercise, jikinka yayi ƙwari ka dawo, baka ji wani kasala ko menene. Ka je ka buga ƙwallon ka ka dawo, zaka ji, zaka ji jikinka na normal babu wani matsala.

Eh. Tohmuna aiki a ƙungiya dai alhamdulillah. Saboda ƙungiya kisan haɗaka ce wanda kowa zai dawo abin taurar bakinsa. Wannan yakawo wannan, wannan yakawo sai kaga ƙunci gaba. Wannan ya kawo idea nasa, wannan ya kawo idea nasa, wannan ya kawo idea sai kun ga kun haɗa idea mai kyau, ba ku da wata matsala.

To lokacin da nake wanki dai ni da safe wajen ƙarfe takwas o clock haka infara wanki na kafin ƙarfe biyune ko sha ɗaya ko ƙarfe ɗaya haka sai kaga na kammala wankina na dawo gida, na canja, in jira su bushe in fitar in sa, in fito waje.

Eh toh ka san mu ba fiata muke amfani da shi ba. Jarka ne masu mai ruwa in sun fito da su muka kira su su kawo mana ruwa mu saya su juya mana cikin randa wanda za mu yi aiki da shi a rana har mu gama. Ba irin pure water bane wanda za ka je saya kana lissafi. Nawa ka saya, na nawa, na nawa a'a jarka ne. Ka saya jarka ka guda ɗaya ma in ba dai za ka ƙi halakar da ruwan da yawa ba. Jarka ɗaya ya ishe ka. Ammafa in ba za ka yi wanka ba ba ke nan in sha ne kaɗai.

A'a, ba na shan magani. Lafiya ta lau bana shan wani magani. Magani in lafiyarka lau, to me zaka yi da shan magani? Allah ya hore maka kanada lafiya kuma. Ba ma shan magani gaskiya. Shan magani aisai wanda bai da lafiya ko wani abu jikin sa ba sosai. Zai nemi magani ya sha.

Eh ina shan ruwa mai sanyi saboda in ka sha ruwa mai sanyi zai sanya ma zuciya. Musamman ma cikin zafi. Ka aikin zafi ka haɗa gumi sosai in ka nemi pure water ɗin ka sanyi ka sha sikarin ka ji jikin naka ya ɗani sanyi.

Toh, duk abin da na samu in na fita, ina kawo musu. Duk abin da na samu, in na samu. Duk kai, duk yarda rana ta zo dai tai a haka, haka za a samu a kawo gida ni. In ba akawo a gida ba a toba abun da aka yi, dolene a kawo musu su ma su samu abin da za su.

To, itatuwa da na fi so shine irin su aful, ayaba, abarba, gwaiba, mangwaro da kuma irin su kabeji, irin su. To abin dai suna da yawa.

Eh ina ajiye kwafin bayanai na mana. Dole na na ajiye su saboda wata rana ban san ranar da za a tashi. To ta yaya ma zan bawa mutum original ɗina ba kwafi ba? Kwafi in ana ajiye shi in case of cases. In wata rana zaka tashi kana nema kuma a ce baka da kwafin takardun ka. Ai abun akwai.

Eh to da ƙafa na ke tafiya. Wani lokaci, wani lokaci kuma in na samu keke in tafi da keke. Koni san wurin nan, nan wurin na, ina ziyarta abokanai na da dai sauransu. Amma yawanci kan da ƙafa fu na ke tafiya. Wannan shekarar yanzu abun sai a hankali.

Eh ina ɗan motsa jikina da safe in na safe na tashi kamar sai in yi gudu ɗan kilomita haka dai ko kuma cikin gida in dinga zuwa ina dawowa ina zuwa ina da dawowa ina ta motsa jikina ta yadda jikina zai na tashi naji shi garau babu wata ciwo ko ta ina babu.

In na ga hadari daga can, in naga ruwa zai zo. Zan je in tattara komai, ban da zan amfani da shi. Na san dai inyan jiƙe ba zan iya amfani da shi ba, sai in je in ɗauke shi in zo in cika dashi cikin ɗaki ko dai cikin rumfa haka ta yadda ba zai jiƙe ba. Bellantana ma har ruwa ya zo yasa.

Eh toh sau biyu ne nake kallo madubi da safe in nayi wanka, zan fito zan kalli madubi. Tosai can da yamma ina yi, yamma ina haihuwa, ka zan iya kallan madubi. In kalle shi in fito tsab tsab sabi da, ina fito ta yadda budurwa ta za ta kalle ni ta ce ta yaba ni.